Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ina rubuta shi ƴanda aka kashe kuɗin da ƴan da komai da komai tsari ya tabbatar domin ƙa'ida ce ta wajen aiki. Za ka rubuta adadin kuɗin da aka kashe da duk abubuwan da aka yi.

Ina taimakawa mutane da kuɗi ko kuma abin buƙata. Ina taimakawa mutane da kuɗi ko kuma abun buƙata da suke buƙata na kaya ko na wani abun masa rufi ko kuma in naga mutum yana buƙatar wani abu dai a taimaka masa ina ƙoƙari naga na taimaka masa ta haka. Ta yanda nake taimakawa mutane kenan.

Eh ina kare ta ta hanyar da ta dace. Ina yij sanitizing ɗin ta na kula da ita domin idan ƙwayar cuta ta shafe ta, toh nema ta shafi ni. Da yake akwai abubuwa na da dama a cikin ta wanda nake ɓoyewa na sirrika na.

Na fi son kallon fim ɗin harkar tsaro musamman na yaƙin soja ko kuma abin da ya shafi harkar kiriminal da tsaro, abubuwan masu laifi da yanda ake magance su. Na fi son kallon irin wannan fina-finan.

Eh muna da munafa na wata-wata. Eh muna da munafa na wata-wata domin wannan munafa ta wata-wata abu ne mai kyau. Shi ne zai sa ka san duk abubuwan da ka yi a cikin wannan watan da kuma abubuwan da za ka sake cikin ƙarshen watan nan. Ba sai ka maimaita su ba a cikin wani sabon watan. Abubuwan da ka yi a watan da ya wuce na baya.

Eh kullum ina kulle ƙofa saboda tsaro hankali nama sai yafi kwanciya. In na kulle ta na san cewa na kulle ta, duk wani abu da zai zo inda nake ko ɗaki na koma dai inda nake to yanzu sanda bene ne ya zo shisa nake kullewa.

Ina siyan dukkanni wani kayayyakin buƙatu na, ina kasuwa na yau da kullum din je in siyo su domin a nan kasuwa yafi arha kuma sai kafi saman dub wani abun da kake buƙata in ka je kasuwa.

Eh ina cin tafarnuwa sosai da sosai. Ina kan sata a wani abu akan bana so warinta ya damu mutane amma kuma ina iya hadiyarta ko in sakata adai wani abu haka. Ince ina iya cin tafarnuwa domin ita maganin sanyi ce, magani ce na abubuwa da dama.